Eh, a zahiran gaskiya ina tafiya da sauri to amma ba kowa bane za zai gane ina da sauri. Sai wanda ya tsaya ya fahimta, ya fahimci ta'ayyata, shine zai gane ina da sauri. Saboda ni dogu ne, to duk wanda zai duba ta'ayyata zai ga ina ta'ayya. Kuma ba da sauri ba, to amma da sauri nake ta'ayya. Sakamakon tsawon da nake da shi kayan ɗakwata, sache ɗauku, mai doɗe, inkara, ya riga kuma ana ina ta'ayya sallab sallallau. To amma idan, idan ka tsaya ka auna saboda dogon taƙi nake, yanayin dogon taƙi ne saboda ina da tsawo. Amma waɗansu za su haka gajeru ne, su za su haka suna taka ƙahonsu da sauri amma za su gaba sai wani ta'ayya sosai. To kala wannan abu in ba mutum ya tsaya ya auna ba da basira shi, in ba shi mutum ya tsaya ya auna ba ya tsaya gani, ya yanayin abin ya ci to ba zai iya tabbatar fahimtar yadda abin ya ce ba. Sai in ya tsaya ya auna, misali kuna ta'ayya tare da shi shine zai gane saurinka. Amma dan yana zaune ka zo ka gitta kana ta'ayya, ba zai iya gane saurinka ba. Sakamakon ace kuna ta'ayya tare, ya san yadda ta'ayyarshi take. In yaga kana wuce ka, kana wuce shi, to shine a wannan lokacin zai tabbatar da kana da sauri ba, ba ka da sauri ba. In kuna ta'ayya da shi, zai nan ga cewa ka tsaya shi ko wani abu makamancin haka, to a wannan lokacin ne zai fahimta, zai fahimci cewa kana da saurin ta'ayya. A wannan lokacin zai fahimci kana da saurin tahiya. Zai gane ba kana ta'ayya da sauri ba kaɗan-kaɗan kake ta'ayya ba. Amma in ba haka ba, to zai dinga daukar ka ne a matsayin wanda bai da sauri, wanda bai da kuzari. Amma ni ko ranan, zani kasuwa cikin ƴan mintika na je na dawo. Har waɗansu suna mamakin wai ya akayi, kodai mashin na hau nace ah ƙasa na tafi. Toh kalar wannan daga nan zasu fahimci inada saurin tafiya to in ba haka ba, za gaba za su fahimci ina da saurin ta'ayya ba ko ban da sauri. To amma da aka yi gabansu na je kasuwa shaf shaf, na je na dawo. To a wannan lokacin ne suka fahimci ina da sauri, ina da saurin ta'ayya. Amma inda a ce ban je da sauri ba na dawo, za su ce a ce daɗewa nai, za su ce ba ni da saurin ta'ayya. Amma in na tashi zuwa a cikin minti sha biyar nake zuwa, cikin minti sha biyar nake zuwa, cikin minti sha biyar nake dawo wa. To kala wannan in ba mutum ya ankare ba, to ba zai iya gane ina da sauri ba. Sai da in mutun aunawa yayi ko ya tsaya ya lura da yanayin taƙi na ko kuma ta'ayya ake yi tare ya gane sauri, ta'ayya ake yi tare ya gane sauri na ko wani abu makamancin haka. To amma indai ba ta wannan hanyar ba, gaskiya babu wata hanya wadda za ka gane mutum yana sauri ko bai yin sauri. Amma indai zaka tsaya ka auna, ka auna da tananinka ba ka faɗu sanranka ba, to za ka ga wanda ka ce duba ɗan za ka ga yana da sauri ko ko bai da sauri ko ko hakanan kawai son zuciyarka ne ko ra'ayanka ka faɗi wanda abun kanwa ba haka yake ba. Azo aga abun ba haka yake ba daga baya, aga son nan ba gaskiya ka faɗi ba. Wannan koyi son zuciyarka ka haɗi kuma abun bai tabbata ba. To ko wannan lokaci ya kamata ace kana tsada hankalinka da tananinka kana duba abu ba wai koyi sha taɓaɗi ka ce wa ko da zuciyar ka ka yi.

A zahirin gaskiya bana kunna candle a cikin gida. Bana kunna candle sai dai in kunna hitilata ta waya. Saboda yanzu ma candle aiya zama tsohon yayi. Candle yanzu ai ya zama tsohon yayi, ba a amfani da candle. Zamanin dai da ne lokacin muna yan dai matasa yan yara haka, muna yara, za ka ga ansiyo candle an kunna. Za ka an so candle an kunna. Amma yanzu, masu wankin hula kaɗai suke amfani da candle. In za su yi sata tayi kyalli, za su suyo candle su kunna sadin ga ɗiga wa a saman hulai sai su dangan sa dutsun guga suna gugawa yana babbajewa, za kaga hula tai kyalli, ta yi sumul sumul. To gaskiya ni ba na amfani da candle. Ba na amfani da candle sai dai in yi amfani da hitilata. In kuma a lokacin akwai dutsun, lokacin kuma akwai nefa, zanyi amfani da nefa. Amma a zahirin gaskiya bana amfani da candle sai dai in yi amfani da wayata. In haska, in wanki zanyi in kunna wayata in haska. In kewaye zan shiga in kunna wayata in haska. In ma waje na hita zan je wani wuri, shima zan hiddo wayata in haska. In kuma zan kwanta, to wannan ne dama ba zan kunna haske ba. Bana kunna haske, hakan nan nake, nake kwanciya. In kuma akwai nefa, mata sa'i shine za kaga ƙona ban ƙwan kunne ko kuma na kashe shi. Illa iyaka kawai in bar fanka kunne. Amma kwata kwata bana amfani da candle. Saboda yanzu ma in za ka nemi candle cikin unguwanan unguwanku, ba kowanne ma za ka ga yana sai da candle ba. Sai wane da wane. Takaice dai rabon da in maga wani ya kunna candle da idona. Gaskiya an ɗauka shekaru ba'adadi. Kafin zuwa candle, candle ana amfani da aci balbal ne. Wanda ake haɗawa, da za ka samu kwalba, za ka samu lagwani, za ka samu kalanzir. Yadda za kayi, za ka buɗe zaka samu kwalbanka ko ta magani haka, sai ka huda, marfi ka zira lagwaninka. Bayan ka zira lagwaninka, sai ka saka kalanzir ɗinka a ciki, yai ka sa lagwanin sai kyasta ashanan ka daga sama za kaga, yana kamawa lahiye lau yana ci. Lafiya lau zakayi amfani da shi. Kafin zuwan candle da lagwani da aci balbal ake amfani. Bayan candle ya shigo, sai aka ajiye aci balbal aka dinga amfani da candle. Shi kuma candle daga baya kuma aka bar amfani da shi shima aka dingan amfani da tocila kuma ga yanzu ga wayoyi sun shigo. Za ka ga diggida, diggida indai mutum ya haura ma shekara sha biyar, za ka ga yana da waya. To shi ya sa abubuwan yanzu da suka sa aka bar amfani da shi. Saka ma kwan da za ka an kunna candle a ɗaki saboda haske. Mutane ma wa'an su sukan ta samun haɗari ta sanadiyya kunna candle ko ya kama masu labule ko wani abu. Saboda shi candle abu ne mai haɗari. In ka kunna shi hankalin ka ba a kwance yake ba, harse in ya mutu ne.

Kwarai ma da gaske ina amfani da kunnen waya wanda aka sani da earpiece. Ina amfani da shi sosai. Domin wannan ma rakodinɗin wanda nake yi da Salansiyo AI app, ina yin shi ne da abun kunne. Saboda in na yi ba abin kunne, ba'a yi mun validating cikin lokaci. Amma in na yi amfani da abin kunne, sautin maganata yana fita daidai. Ba tare da wata matsala ba. Kuma shi ma abin kunnen ba kowane bane nake amfani da shi. Ina amfani da, ina amfani da Bluetooth ba earpiece ba. Saboda shi Bluetooth yana da sauƙi wurin amfani wajen waya, wajen shi baya da waya tsakaninsa ba zai takura ka ba. Kwai a iya a cikin kunnen ka za ka sanya. Ka sanya a cikin kunnen ka to ba ruwanka da wani waya ta jawo daga nan zuwa nan. To shi wannan shine abu na farko. Sai kuma abu na biyu, shi baya, baya bi da waya ballanta na ya katse. Sakamakon shi wannan earpiece yana da waya a cikinsa wadda ta jawo. In, in ace wani yana kusa da kai yana iya jawo wayar ta katse ko kuma yau da gobe wayar ta datse a makani. To wannan shine abu na biyu wanda cikin dalilan da yasa nake amfani da Bluetooth. Saboda a cikin wata ɗaya ina iya sayan Bluetooth sau ɗaya ko aka san ko sama da haka ma. Sau ɗaya zuwa sau biyu. Kuma duk wannan earpiece guda ɗaya yana a naira, naira ɗari biyar zuwa ɗari huɗu. Duk Bluetooth, duk earpiece guda ɗaya. To kinga a duk wata ina sayan shi sau ɗaya ko sau biyu. Abar shi ma a kan ina sayan sau biyu. Sakamakon ina yawan sa cikin aljihu wayar ta na ƙatsewa. Tsakanin waya da waya za kaga ya rabe haka. Saboda lankwashe shi da nake yi to wannan shine dalili na biyu. Sai wannan, sai abu na huɗu shine abin da yasa nake amfani da Bluetooth. Shi Bluetooth ɗinnan tunda na saye shi ya kai aƙalla zai kai wata kusan biyar. Tunda na saye shi nike amfani da shi. Tunda na saye shi nake amfani da shi bai lallace ba. Sakamakon in da, in da earpiece ne, da yanzu na saye kusan guda ɗaya zuwa guda goma. A cikin wannan tsakanin zai iya kai gwada goma wanda na saya. Sakamakon shi Bluetooth da na saya sau ɗaya ya mun kusan wata biyar. To wannan shine abu na biyu wanda cikin dalilan da yasa nake amfani da Bluetooth. To ka ga ba haka aka so ba. Bannar kuɗin za ta yawa. Kuma duka abin da na sayi Bluetooth ina naira, naira ɗari, ina naira dubu biyu da ɗari biyar ne. Kaga kuɗin earpiece guda biyar kenan. To tunda na saye shi har ila yau, ban kara canja wani ban kara wani Bluetooth ba tunda na saye shi nake amfani da shi. Aƙalla za a iya kuma wata biyar haka. Ina amfani da shi. Amma shi kuma Bluetooth wai earpiece in da shi ne da yanzu na ƙara, na saye, saye shida yawa. Amma gaskiya a daɗin amfani wannan earpiece yahi daɗin amfani saboda ƙara akwai wannan radiation wanda yake shiga tsakanin kawuna, tsakanin kan mutum in Bluetooth ne. Amma in earpiece ne radiation ɗin zai bi wannan wayai. Ba zai sa, ba zai cutar da kai ba amma shi ya sa wani sa'i kai na zai dinga ciwo haka. Saboda wannan radiation ɗin da yake tsakanin.

Dangantakata da abokan aiki, gaskiya ban iya cewa lafiya lau ne, saboda ni tun lokacin da na fara zuwa wajen aiki gaskiya ban taɓa samun sabani da abokan aikina ba. Aikin da na fara yi wanda muka yi tare da mutane mutum sama da ɗaya ko biyu shine aikin gya wurin gyaran TV. Wurin gyaran TV shine wurin aiki na farko wanda na fara yi wanda ya kasance ba nikade bane ba. Mu biyu ne ko sama uku ko huɗu haka yaran shago. Mu uku muke kasancewa. To a lokacin da na je fara zuwa wurin, na iske mutum ɗaya kuma ya girme ni. To a gaskiya tun da na fara zuwa gurin aikin muna aiki tare da shi ba mu taɓa samun wani matsala ba wanda za a ce ba mu taɓa samun mu'alla da shi ba. Ta zamantacewa ko wani saɓawa a tsakaninmu. Bayanshi an yi yaran shago da yawa a cikin shagon. Shago cikin shagon. An yi yara da yawa a cikin shagon. Bayan an kawo Abubakar ɗin sunansa Abubakar, aka kawo ni akwai yara da yawa an da akawo, aka kawo. To gaskiya ko a cikin yaran ba mu taɓa samun matsala da wani ba ko matsala ta kuɗi haka ko ta ɓacin rai ta ko, ko wani dai matsala ta yau da kullum gaskiya ba mu taɓa samu ba. To hanna gama, hanna gama zuwa wurin aikin nan ba mu taɓa samun matsala da wani ba. Ya sa duk a cikin yaran da mai gidan mai a wurin gyaran TV ɗin kayan electronic bai taɓa jin daɗin yaro ba. Daɗin yaron da ya yi a shago ba kamata. Saboda bayan na, na bar wurin akwai lokacin da yake zuwa yana tuntubata. Yana cewa, "Ya za a yi yanzu in zo?" Mu sake, a sake a buɗe shagon kayan electronic a zuba kaya an dinga tsarewa. To ni kuma lokacin na bar wurin aikin na samu ma aikin da gaskiya. Alhamdulillahi. Shi ne ma na ha yanzu da nake kan zuwa a yanzu. To ya same ni a cikin a saman wannan aiki kuma na mai bayani yadda zai fahimta. Na mai bayani na gayamai akwai ayyukan da aikin da wurin aikin da nake zuwa sai kuma aiki na biyu. Shi ma wanda nake magana yanzu ina yi shi ne a kasuwa central Market. To shi ma gaskiya tun da na fara zuwa ina tsammanin ni ne yaro na farko a shagon wanda ya fara yi. Wanda zai tsaya ai ciniki ya ansa ko wani abu makamancin haka dai. Duk sauran yaran da yayi. Kafin in zo, yarane wanda sai dai suyi mai gyaran wake ko masara ko wani abu ya biya su suka kama gaban su. Baruwansu da cinikin shago ba za su ansa in anzo saye ba za su saida ba ko wani abu makamancin haka. To amma ina tunanin ni ne yaro na farko wanda zai zo na zo a matsayin yaron shagon wanda zai sayar da kaya kuma ya, ya, yai gyara kaman yadda wa yanchan suke yi. To bayan zuwa na, nan ma an yi yara da dama wa anda mun zauna da su. Babu wani rikici a tsakaninmu wanda aka muka taɓa yi, muka taɓa yi a tsakaninmu. Hamma, hamma da qanin mai shagon mun zauna yanzu ya kama gabanshi. Alhamdulillah kuma inda ya koma yanzu ina iya cewa ma yanzu abin da yake samu ma ya fi, ya fi na, na mai gidan mu ma wanda muka zauna a wurinshi tare ya fi, ya fi shi samu. Ya fi shi samu don ɗan kwanakin nan ma yadda mai gidan namu ya ce ko kalar sana'a shi zai koma wata ko tabin kasuwan nin ƙauye. Ni kuma sai a ajeni nan central inda muke sai da kaya pices pices.

A gaskiya ina amfani da wayata sosai yadda ba ka, yadda ba ka tsammani. An kusan kullum ma akan wayata nake wuni, akan wayata nake wuni. Inda daga safe ina akanta, rana, marece, dare. Ko da yaushe in ka ganni za ka ganni ina online. Ko da yaushe ina online. In ka yi min magana za ka ga na mai do ma. Amma da dai da ne shine wani lokacin ban damu da riƙe waya ba ko wani abu makamancin haka. To, duk lokacin da ka yi min magana a online yanzu, za ka ga ina, ina a saman yanar gizo ko WhatsApp ko Facebook ko wani abu makamancin haka wanda ya shafi social media.

Eh, lokacin da nake cin abincin rana daga misalin ya danganta da yanayin ina wurin aiki ne ko ko ina a gida. In ana, in ina a gida ne, to nasan ranai ina na je makaranta. Ina dawowa makaranta wata sa'i ƙarfe ɗaya ko ɗaya da rabi zuwa ƙarfe biyu. To ina dawowa a wannan lokacin babu abin da nake yi ko kuma babu abin da zan fara yi sai cin abinci daga ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu. Ina dawowa a wannan lokacin abin da zan fara yi shine in samu abinci in ci, kamun nan in kwanta in huta. Amma in ina wurin aiki, to daga ƙarfe ɗaya ne cin abinci na ke fara, ƙarfe biyu, ƙarfe uku zuwa ƙarfe huɗu. Wannan lokacin shine lokacin da nake cin abinci na saboda ya danganta da yanayin lokacin da su ka ɗaura abincin. Ya danganta da yanayin lokacin da su ka ɗaura abincin su ko ta makara wurin yi ko kuma da wuri ta yi shi to kawai lokacin da aka kawo abincin shine lokacin da zamu zo mu ci. Shine lokacin da zamu zo mu ci. Amma in ba a kasuwa nake ba wurin aiki ƙarfe ɗaya ne zuwa ƙarfe biyu na ci abinci. In kuma ina a kasuwa wannan lokacin sai yadda akayi, yadda aka kawo hai lokacin da aka kawo abincin. Sakamakon in ina a gida da na dawo dama an ajiye mun abinci na. In kuma ina a kasuwa ne ba a kawo abinci ba zuwa ƙarfe huɗu, huɗu da rabi to a wannan lokacin za a ban kuɗin abinci in je in siyo in ba a kawo ba kenan. In kuma an kawo, shi ke nan ba sai na, ba sai na ci ba, ba sai na suwo ba wanda aka kawo ɗin shi zan ci. In dai in kuma ba a kawo shi ba, ya ga alamun ko ba za su kawo ba ko kuma in sun yi magana ta ce mai ba za ta kawo abinci ba ko ta ce unguwa ya ga ranai babu abinci, to a wannan lokacin, a wannan lokacin in ya ga dama daga ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe huɗu ya bani in ya ga dama, huɗu haita gitta. Wani sa'i ma ina dawowa daga sallah a Zahor, ƙahin ina zuwa zai ce mun gashi nan kaje ka ci abinci. Mun yi ba ni kuɗi in je in siyo abinci in ci. In kuma a gida nake, in ci abincin, abincin in kuma a gida nake sai na kai ƙarfe, daga ƙarfe ɗaya ne zuwa ƙarfe biyu. Daga ƙarfe ɗaya ne zuwa ƙarfe biyu saboda a wannan lokacin shine lokacin cin abinci. Kowane gida in ka je za ka ga a wannan lokacin ne suke gama abinci. Kuma yana da kyau mutum ya dingan cin abincin rana kafin tsakanin ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe uku saboda lallura ta, lallura ta wannan ulcer. In ba ka ci abinci da wuri ulcer ta na iya tasoma kota illa ta ka kotai ma wani abu wanda zai baka wahala sosai. To amma in, in ka, kana cin abinci da wuri lokacin da ya dace to ba kai ba ulcer saboda ita ulcer mugun ciwo ce. Ba abun da, ba kalan ciwon da ba ta sa ciwon baya. Kaji bayan ka yariƙe kana shan wahala ko ta sa wani ciwon da aka danganta shi ma ka rasa magane, ka rasa gane kan ciwon. Saboda ita ulcer shigen ciwo ce da kake ganin ta. In ba Allah ya taimake ka ba kana samun abinci kana ci. Amma kuma in sun ce ita ulcer ba, ita ulcer ba wannan ba ce ba, to rashin cin abinci ke kawo ta ba.

A'a ni gaskiya ba wani ma'aikaci bane wanda yake ansan albashi. Yaron shago ne, in ka je ka yi aiki a biya ka rana. In kuma ba ka yi ba, ko ba ka da kuɗin daza a biya ka. Shi ne albashina. Ni inna yi aiki abiyani, inbanyi ba kuma shikenan. Ba wanda zai biya ni. In naje nayi aiki to ranar za'a biya ni, in kuma. Ban yi ba, bani da kuɗi. Amma ba albashi nike amsa ba kuma ma'aikacin gwamnati ko wani ɗan siyasa ko wani kamfani wanda za'a dinga tattara man a wata ana biya na.

Eh, sosai ma kuwa. Muna da fanka, ɗa gidanmu fankanmu guda biyu. Akwai duka fankanmu ta saman, ta rufi. Akwai ɗakin babanmu, akwai kuma cikin falon mu. To amma wadda take cikin fa-- dukansu suna yi, dukansu suna yi duka. Ɗa ɗaya ce ke yi ta cikin falo, eh ta cikin ɗakinmu kuma, ɗakin babanmu kuma bata yi. To daga baya ne aka zo aka gyara ta dingayi. Kuma dukansu, kuma dukansu yanzu suna bada iska sosai. Inda ba ka tsammani suna bada iska. Wai ɗaya ce ke bada iska ta ɗakin babanmu, ita kuma ɗaya ta ɗakinmu ta cikin falonmu, ita kuma bata da iska sosai, bata bada iska sosai. Ya sa a ko da yaushe muke shan indai zamu, zan a wunga, indai zan kwanta a maiɗota, to ba wani iska take badawa sosai. Ba wani iska take badawa sosai. Har kwanakin baya ma nayi yunƙurin, kwanakin baya ma nayi yunƙurin in kwance fankai. Ko wani ma-- ko wata matsala ce take sa ta haka. In kwance kapasitan kuma ƙarshe, na gaba a ƙarshe sukundireban da na aro zan kwanci. Bata yi, bata yi sai dai na haƙura. Yanzu dai dole sai na samu, yanzu idan na samu lokaci zan samu wata wadda zata iya kwancewa, in yi amfani da ita sai in kwance. In na kwance, in na kwance sai in duba inga in kapasitan ne. Eh shine in gyara. In kuma ba shi bane ba wata matsala ce don canɗaban to he magani. Amma yanzu dai zanyi kokari in samu, in samu kapasitan. In na kwance saboda na san yadda ake gyara kas-kapasitan dama. In na kwance shi zan tsoma shi, zan sa shi a cikin adaptor haka duka wayoyin guda biyu. Na sa na dangwalo sai in haɗa su, zakaga yana fasfas haka yana tocin. To in yana tocin ɗin, zakaga tunyi yana yi a hankali. In ka ɗa-- tsoma shi ka ɗauko ka haɗa ka ga yana ɗan fas a hankali zakaga yana yi a hankali yana ƙara tocin ɗin yana ƙara yawa. To a wannan lokacin ne in ka gama zakaga kapasitan ya dawo. Sai ka mai da shi ka, yanda yake da sai ka liƙe shi. Da ka mai da shi ka liƙe shi in sha Allah zakaga wai zakaga fanka ta cigaba da yi kamar sabuwa. In kuma ba wannan matsala ba ce ba, to dole sai an gama me gyara. Dole sai an ga me gyara. Amma na hi tunani. Mahi yawan fankoki rashin gudunsu kapasito ne. Shine babban dalilin da ke sa ka ga ba su gudu sosai ko suna, suna gudu a hankali. Shine babban abun da yake sa su rashin gudu. Shine kapasito. Amma kana ɗauko wa ka, ka, kana ɗauko wa ka haɗa kapasitan ka, sa shi ya yi tocin fafasfas. To kana mai da in sha Allah, in sha Allah zakaga fanka ta dawo kamar sabuwa. Saboda mahi yawan, mahi yawan zakaga, mahi yawan zakaga ba abun ga kapasitan. Da kapasitan ne mahi yawan fankoki rashin gudunsu zakaga. Kapasito ne yake sa su rashin gudu. To amma in sha Allahu kana zuwa ka yi wannan gyaran zakaga ya dawo normal. Ba ka da wata matsala. Kana gamawa ka mai da ka kunna ka cigaba da amani da ita zakaga ya tafi normal batare.

Faran dana fi so shine faran mangwaro. Nafi son faran mangwaro saboda shi mangwaro na. A dan lokacin da naga yana fare to na san ƴaƴane zai yi. Kaga kuwa babu faren da zanso kamar faren mangwaro. Kuma alhamdulillah, inde furen nan, dukda kwana, ƴan kwanakin nan, ƴan shekararun nan inde fure, faren yana zubowa. Sia kaga duk ya zubo ya bata tsakar gida. Sakamakon sanyi da ake yi da iska lokacin da yake fure, duk saiya kakkabo shi, kaga ya cika gidan. In ya cika gidan, zakaga sai anzo an tashara. Kuma ƴaƴan, ƴaƴan da suke ƴaƴan mangwaron baza su hito ba sosai saboda, saboda ya kakkabe, saboda faran ya kakkabe. Sakamakon waƴansun zakaga, sakamakon wadda in bai kakkabe ba furan ya tsaya a sama, to zakaga yayi ƴaƴa sosai kuma an samu albarka da yawa. To amma in ka ga faren ya kakkabu yana zubowa, yana zubowa, to alama ce ta 'ya'yan ba za su yi hitoba sosai. To ban san ko me matsalar da ta sa firen ya ke zubowa ba. Amma dai na san bai wuce iskan da ake, iskan da ake yi shine abu na farko wanda na ke zargin yana sa furan ya dinga zubowa. Amma ban sani ba ko na farko can baya. Ban sani ba ko a can baya reshen, ban sani ba ko a can baya reshen feshin da aka yi ne ita ta jawo matsali. To amma na fi tunanin, na fi tunanin rishin iskan da aka yi ne shi yake jawo mai, shi yake jawo mai wannan zubai. Na fi tunanin haka. Iskan da aka yi shi yake jawo zuba a bunga. Zuba wannan ɗin. Saboda in ba haka ba. Ai, ba wai duka bani bacci bai hittowa. Kowai dai wani ne daga, wani ne, wani bangare ne daga ciki yake sa, yake sa bai yi towa. Eh, in aka iskan ba kowanne wuri bane ba yake ƙin fito wa. Wani wuri yana yi hitowa, wani wuri yana kin hitowa. Sakamakon wannan ɗin da aka samu. Sakamakon iskan da aka samu wannan ɗin ya zubo amma indai bai zubo ba zakaga lahiya lau an samu yaya da amfani mai yawa amma, alhali sai allah ya kaimu. Amma zakaga wayen su tun mangwaron yana ƙarami an mai heshi, an mai, ana mai heshi zakaga lahilau. Ya fi ta ba tare da an samu wata matsala ba wadda za ta zo ta sa 'ya'yan su yi tuhwa sosai. Amma farko farkon, amin alaikumu salam farko farkon lokacin da yana farko farkon yi zakaga lahiyalau ce 'ya'yan shi ba tare da wata matsala ba. Ba tare da wata matsala ta zo ta afka me wa. Lahiyalau a yi lafiya, ya hito lafiya, ya ƙare lafiya. 'Ya'yan sosai. Ɗan kusan kowa ma wanda ake tare da shi sai ya, sai ya sha shi. Sai dai wanima amai kari to amma yanzu in ya hito zakaga ba kowa ke samun shi ya shawa. Amma da in ya hito zakaga kwatsa kwatsa yayi 'ya'ya kowa ke samun shi. Amma yanzu, ya ma yi 'ya'yan ma wani so ake yi. Ma yayi 'ya'yan amma ya ƙiya. Amma da haba malam wane kalan 'ya'ya ma. 'Ya'ya yake yi burzat yadda kowa zai zo ya sha ya yi amfani da shi.

Eh muna magana da abokan ciniki cikin farin ciki da kuma sakin fuska. In mutum ya zo, a karba shi da murmushi, shi kanshi in ya gani ko fara'ar da kayi mai, gobe zai iya dawowa. In yazo ka karbe shi, alhaji sannu da zuwa, ya aiki, ya kaza kaza kana mai murmushi, toh ba zai ji ƙashen dawowa ba. Ko da abun ya mai tsada. Sakamakon faran-faran din nan da akayi, za a kaga ya saya. Saboda shi sakin fuska a fannin kasuwanci yana abu ne mai muhimmanci sosai. zaKa ga wa'ansu in zaka je kashe miliyan ɗaya a wurinsu, za ka ga ba su ko murmushi ba su yi ma. Kuma haka Allah ya halicce su, ba su babu wani farin ciki a fuskar su babu wani annuri a tattare da su. Kuma haka za ka ga indai zaka zo wurin su siyayya, za ka ga ba su da, ba su ma faran-faran babu wani murmushi a fuskar su. To za ka kala anan inma ka zo kayi siyayya, gaskiya ba za ka sake dawowa ba gaba. Indai ka zo kai siyayya wurin su ba za ka ƙara marmarin dawowa gaba kai ƙara siyayya ba. Sai dai in abun ya ci tirani akwai na wurin ake samun shi ko wani abun ga amma mafi yawan mutane suna son su ga mutum sun zo siyayya wurin shi yana fara'a. Nan akwai waɗanda ma wani lokaci idan suka zo siyayya a wurin mu haka dai suna cewa sun je wurin wanr ko far'a beyi ko fara'a beyi kawai ya sai abun gashi ɗaure-ɗaure yakeyi. Amma za ka ga wani layi alau ka zo wurin shi, an zo wurin shi siyayya, ka yi faran-faran, ya yi raha, arabu layiha. To gobe in ya tashi zuwa ko da ya je wani shago ya samu sauƙi, ko da ya je wani shago ya samu sauƙi, to za ka ga ya fi son wurin ka, saboda me? Saboda wannan fara'ar da kake mai. Za ka ga ya sake dawowa, ko in ƙara yin ciniki da shi. Daga nan, daga nan kuma har'asaba har'asaba aza ma kuma ƴan'uwan juna ko wani abu na bashi ma ka zo ka gaya ka gaya shi ka gaya shi ga tsakani. An ba da bashi ba tare da wata matsala ba. Ba tare da wata matsala ba, ya anshi bashi wurin ka sai wani satin ya zagayo san nan ya biya. To wannan fara'a gaskiya a fannin kasuwanci abu ne mai muhimmanci. Inda dole mutum indai yana son ka gina kasuwancin shi to dole ya dangayi wa mutane far'a. Ba kamar ba yau wannan ya zo to wallahi gobe wallahi ba za ka sake ganin shi ba. Amma indai kana da fara'a, indai kana da fara'a za ka ga ka rage mutane, za ka ga rage ka jawo kwastomi da yawa suna zuwa wurin ka suna siyayya. Kuma gobe ma in suka tashi su ƙara dawowa. To wannan abun shine ita ce shawara mafi muhimmanci ga mutanenmu waƴanda suke kasuwanci a yanzu. Mutum ya zo wurin ka siyayya to a yi faran-faran a samu arabu layiha. Aƙarabu layiha to zai ƙara jin daɗi. Kuma kai ma kanka za ka ji daɗi. Saboda ka zo siyayya na wurina, mun zo na babu wani surutu babu wani wata hira da muke yi. Kawai ka zo samun ka, za ka biyo man ka tahiya ka. Yankan ka ma ba za ka ji daɗin haka ba. To amma in kun ka zauna, amma alaikum salama in kuka zauna kuna hira kuna raha, ana ɗariya za ka ga abun ya fi daɗi. Kai kanka ma saiya fi baka sha'awa.